Yaushe nake hutawa a wurin aiki? Lokacin hutun rana, yawanci ana samun hutun rana ɗan lokaci misali mintuna talatin zuwa sittin, gwargwadon tsarin sashen da aikin da ake yi a rana. A wannan lokaci ina cin abinci kaɗan, ina yin addu'a, sha ruwa domin samun ƙarfi. Na biyu, hutu bayan dogon aiki a filin aiki. Idan aka yi dogon aiki a hanya, traffic control, patrol ko special operations, ana samun hutu bayan dawowa ofis ko a canza ma'aikaci da wani. Wannan hutu yana taimakawa rage gajiya da kauce wa kuskure. Sai na uku, akwai hutun dare. Bayan kammala aikin rana, ana komawa gida domin hutu, kula da iyali da kuma murmurewa kafin gobe. Sai na huɗu, hutun.

Eh ina cin salati. A matsayina na musamman saboda lafiya da hawan jini, salati yana da muhimmanci a gare ni. Me yasa na ke cin salati? Na ɗaya, lafiyar zuciya da hawan jini. Ganyayyaki kamar lettuce, cabbage, cucumber, karas, tomato suna da potassium da fiber da ake taimakawa rage BP. Na biyu, rage ƙiba da narkewar abinci. Salati yana cikin cika ba tare da nauyi ba. Yana taimakawa min sarrafa nauyi sai sauƙaƙan narkewar abinci. Yana hana kumburi da kuma maƙarƙashiya.

Ina bayar da ra'ayi a aiki a cikin ladabi, girmamawa da hikima, musamman ganin cewa aiki yana buƙatar haɗin kai da mutunta juna. Yadda nake bayar da ra'ayi a wurin aiki, na ɗaya, ina sauraro kafin in yi magana. Ina tabbatar na fahimci matsala ko batun da ake tattaunawa sosai. Bana yanke hukunci da gaggawa. Na biyu, ina amfani da ladabi da mutunta manya. Ina fara da kalmomi kamar "a ganina idan za a yi la'akari, ina ba da shawara a duba wannan". Na uku, ina ba da ra'ayi bisa hujja. Ba wai ra'ayi kawai ba. Ina danganta shi da ƙa'ida, ƙwarewa, abin da ya taɓa faruwa a baya. Na huɗu, ina ba da shawara ba zargi ba. Ina guje wa kalmomin zargi maimakon haka.

Ina kiyaye kalmar sirri da tsari, hankali da, da tsoron Allah, domin na fahimci muhimmancinta wajen tsaro na aiki, kuɗi da bayanan sirri. Yadda nake kiyaye kalmar sirri, ina amfani da kalmar sirri mai ƙarfi. Bana amfani da suna, ranar haihuwa ko lamban waya. Ina haɗa manyan haruffa da A zuwa Z, ƙananan haruffa, ƙaramin a da ƙaramin z. Ina amfani da lambobi daga sifili zero kenan zuwa tara. Ina amfani da alamu na masu muhimmanci. Na biyu, bana amfani da kalma ɗaya a ko ina. Ko wani app ko account na da nasa password. Idan ɗaya ya lalace, sauran suna lafiya. Na uku, bana faɗa wa kowa kalmar sirri, ko aboki ko ɗan'uwa ko wanda ya ce jiba.